Wani zubin ina aiki a shago haka, mutane suka yi surutu da yawa. Gakiya bana son hayaniya. Kaga na ɗanɗau earpice haka na sa a kunne na saboda ban san jin hayaniyan mutane da yawa ba, ban san surutu. Ko ina kwance ina bacci, hayaniya yayi mun yawa haka, in naga mutane bara su iya bari ba. Na iya tashi daga wajen, na bar wajen gabaɗaya na koma waje. Gaskiya ban cika son hayaniya basu ƙasa baci kuma san surutu ba sosai.

Eh na cire takalma a gida. Kafin na shiga ɗaki sai na cire takalmi na tukun. Na shiga ɗaki to sai na dauko shi na shigo da shi saboda shiga ɗaki da takalmi na ɗan yawan sadatti ya din gafutoma a ɗaki. Kuma ni bam cika son datti a ɗaki ba. Na ɗan tsaftace ɗakina da kyau da sauransu. Ko uwar ɗakin mama na ma bana son shiga da takalmi gaskiya.

Na zo na buɗe ofis. Akwai jaka da nake da shi to akwai ɗan ƙaramin ɗan aljihu na jaka haka. To a ciki na ke sa mukullina na ke ajiye wa saboda gudan karya ɓalle. Nan na ke ajiyewa in kuma gidane, nashigo gida na ajiye. Na buɗe ɗaki na na shiga to ina da ɗan wardrobe, ina da sauransu to ina ajiye wa sometime musamman a kan wardrobe. Some time kuma ina sa wa acikin wardrobe ɗin na ajiye saboda ajiye makulli yana da kyau. Sam ba kasan, San kaɓatar da makulliba, me zai faru da wani abu naka?

A gaskiya ban cika raba waje jan daɗi da baya yanar gizo saboda ban cika damuwa da hawa yanar gizo sosai ba. Ma aiki haka in aka turo min aiki a kan WhatsApp ɗina, email ɗina, shine, sori na buɗe in fara ɗanlodin ɗin aikin. Sauran Facebook ne kawai nake ɗan hawa amma shi ma Facebook ɗin ba wai ko da yaushe yake hawa ba. Ina wannan amma na fara amfani da WhatsApp sosai saboda IG. IG bai cika bari na, na samu hawa yanar gizo sosai ba shi ya sa.

Ooo ina lullubi da bargo amma ba ko da wani lokaci ba. In irin sanyi yaɗan munyawa dinnan koko inna kunna fanka naji iskan fanka yayi yawa bana son na kashe fankan. Sai na ɗan janyo bargo, saina ɗan lullaba jikina sauransu amma kuma lokacin sanyi ko da yaushe ina yin lullaba jikina saboda bana son sanyi yasameni sosai shiya sa.

Gaskiya mu a gidanmu muna da security. Su suke kula da mu da sauransu amma in ba wannan ba, mawuyun ina cika damuwa da wani kare kaina da tsaro bane. Amma duk wani abin da zai bani matsala, da zai haɗa ni na samu matsala da wani ko tsaro shine tsaro wannan ina kiyayewa ina ɗan kakkaushe ma abun amma dai awo gida. Muna da security da yake mana gadin gida ko an unguwar mu haka akwai security da suke mana gadin unguwa.

Eh ina farka akai-akai, kamar in fitsari ya matse ni ina ɗan farkawa daga bacci, na je nayi fitsari na dawo ko kuma irin lokacin sallar asuba yayi in Alam ya buga mun ina farkawa sai na tashi na je na yi sallah na dawo. Na dawo na danyi ibada na kuma kaɗan a ɗaki. Na danyi ibada na kaɗan a ɗaki sai na ƙara koma ne bacci kaɗan. Kafin irin ƙarfe tara na rana na safe, ko eh goma na zamu na zo na fito wajen aiki.

Eh ina yin motsa jiki amma ba wai kullum ba. Kamar ranar Monday haka ina motsa jiki, ranar Thursday, Friday, Saturday ina motsa jiki amma ba wai kullum ba. Wataranma idan na motsa jiki ranar Monday bana ƙara motsa jiki sai ranar Saturday, Sunday. Amma dur ranar Sunday dai alkawari ne ina motsa jiki, ina zuwa fili, ina buga ƙwallo. A ranar Monday kuma da safe ina tashi shima kafin na tafi wajen aiki ina dawun sallah asuba ina ɗan man motsa jikina a ɗaki kuma na gaba zan iya motsa jikina a ɗaki sai in ɗan fito wajen ɗan man motsa jikina in dawo sai nayi wanka nazo na tafi wajen aiki.

Eh, in sabon fasaha ya zo haka ko wani abu sabo ya zo haka wanda ban san shi ba. To irin abokanai wanda suke kawowa su suke nuna mun yan da za a yi, su ka nuna mun yan da za a yi to sai na iya ko kuma in na ga irin sabon design a wajen aiki, na ga baya wani design ɗin ba. To ina samu na tambayi wanda ya yi design ɗin sai ya nuna mun yan da ya yi sai nayu ƙoƙari nima na samu na yi. Man irin shi na ƙaiya.

Eh, wani zubin in aka samin abinci yaji sosai ina jurewa. Amma gaskiya ina ɗan cin yaji, amma lokuta lokuta ne nake cin yaji ba wai ko da yaushe ba. Lokacin da na je nayi kwaɗayin yaji ina son ci tu. Ina neman yaji, dan wani zubin inna je yaji mai zafi nake so sosai ina nema yaji mai zafi sai na ci. Amma ba wai ko da yaushe ba a lokuta lokuta na muke ci. Amma yar jure ba riko nawa yaji ina jurewa wallahi in naci a abinci.

Eh ina raba aikina ga wasu amma ba wai koda yaushe ba. Saboda akwai aikin da in ka ce za ka raba ma wasu za su ba ta ma aiki ba, ba su ba ka abin da ka ce su ba. Dole ne da kanka za ka yi. Amma ina ɗan rarraba ma wasu aikina, ina ɗan ban ma wannan. In na ga na ɗan yi bisi haka, ina ɗan ba ma wannan aikin na ce, je kamun a wajenku." Na kira wannan na tura mai aikin akan waya na ce, "da Allah ya buga mun da ganan zuwa lokaci kaza zan zo na karɓa, ko ya zo ya ansa ya je yamun da ganan zuwa lokaci kaza inna zan zo na karɓa."

Na ajiye hoton wayana a kan kwamfuta na. Laptop dina ko kwamfuta na, na, muna yi kan shago. Saboda ba wai muna canza kwamfuta ba ne. Amma ana da folder da nake ajiye wa. Akwai kuma wanda nake ajiye wa akan email. Amma ba duka ba amma na fi ajiye yawancin hotuna na da saura yawancin hotuna na, na family da sauransu yana ma kan laptop dina ne. Indai ba wai zan canza laptop ba. To ba na damuwa da wannan abubuwan da sauransu amma da auna fa ajiye wa akan laptop dina sai kuma kan email dina.

Gaskiya katanganmu da maƙwabta, ta sha banban saboda gidanmu gidan sama ne. Akwai tazarar tsawon katangenmu da maƙwabtarn gidanmu sosai. Amma gidan da yake gefen gidanmu duka guda biyu, gidan ƙasa ne gaskiya kuma katangan da yake tsakanin gidanmu da maƙwabtan mu yana da tsaho gaskiya. Ba mu wani wannan da su amma dai akai-akai muna gidan sama haka in su kuma suna cikin gida muna ɗan masu maganan wani zubin a gaisawa, wasa da dariya da sauransu haka.

Ya nayin ɗakin da na fi so na fi son ɗaki ɗaya da bayi haɗe ko room and falo da bayi na haɗe saboda ban cika ka son fitowa waje ina abubuwa a waje ba inna shiga cikin gida gaskiya. Ɗan ko inda nake zama a gidanmu ɗaki na ɗaki ɗaya da bayi ne a haɗe ammani ina sama shi yasa na fi son ɗaki da bayi a haɗe saboda ban cika san zuwa ɗiba ruwa a waje ba da sauran su. Amma ina son ɗakin ina son ya zama to yana haɗe da ruwa akwai ruwa a ciki shi yasa baki ka fitowa waje ina zuwa ɗiban ruwa ba.

Gaskiya, mahaifiyata ta fi da kafa mun baya akan komai. Saboda duk wani abu na al'amurana na rayuwa da wasu wurin ubuwana ita na fi kusa da ita, ita nafi gaya ma ban yi na baci irin zama dasu ba ko da yaushe. Na fi zama da mahaifina, mahaifiyata na biyu kuma sai mahaifina. Su nike yawan fafadama duk wani abu na na rayuwa ko matsala na samu da mutum ma muka shirya ina fada musu. Mahaifiyata sai mahaifina su suka fi mun komai.

Ina iya jefa in mukaɗan fita munaɗan wasa haka a waje wani zubin saboda wasan yara ka riga ka girma akwai wani yanayi za ka gani wasan yara za ka ga yaɗan birge ka kai ma kana san ka yi. To dole za kaga kana ɗan gwada, in ka gwada kaɗan jiɗaɗi za ka ka yi amma bawai koda yaushe ba lokaci lokaci ne. Amma in na je fili buga ƙwallo irin set ɗin mu an cire mu to in muka je munaɗan buga ƙwallo haka in dutse ya ɗan faɗo waje ko muka ga dutse a waje munaɗan ɗan kwakkwashewa, muɗan jiji fa da su haka wani zubin sai mu ɗan gwada ɗan jifa mai nisa mai ƙarfi to ina gwadawa wannan.

Na fi son shayi, shayi yafi mun dadi. Na fi jin daɗin shan shayi sosai akan sauran wani abinci. Indomie ma ina so amma ba ko da yaushe ba. Amma indomie ma ina so amma ba wai ko da yaushe nike cin indomie ba. Amma wani zaman da rana haka, ina yi aiki da rana, na dan gaji ina san naci wani abinci haka. Na fi son shinkafa fried rice, shinkafa fried rice kafi mun dadi kafin komai. Ita na fi jin daɗi. Da kifi, da plantain haka, da ɗan chips, ƙadan ɗaura mun, ya fi mun.

Na fison zama saboda yayayin aikin da muke yi ka fi zama sau da yawa. Ba ko da yaushe ba ne kake tashi dai ko ka tashi ɗari bai fi ka ɗanyi minti biyar, minti uku ba ka dawo ka zauna ko kaje ka ɗan duddu ba abu akan mashin haka ka dawo zaka zauna saboda duk yawancin abubuwan da ka fi, ka fi zama ne a kan wajen kwamfuta da sauransu toh in zamaya fimun.

Ko yaushe ina zuwa kasuwa amma ranar da na fi zuwa kasuwa sosai, na fi zuwa kasuwa ranar Friday, ranar Saturday. In kuma na je irin ba lokacin aiki ba, irin lokaci na ranar Lahadi haka irin ina free dinnan, na washi ga kasuwa ranar Lahadi. Na ɗan je na ɗan sayi kaya, soran abubuwa da na ga gun tun da siya na dawo da su ɗaki, abubuwan da suke birge ni na ɗaki na siya. Amma kuma baƙi ɓatan da zan sayi mana abun ɗakin. Ɗan sai kayana na sawa da wasu abubuwa da za su ɗan birgel ni naci da soran su na dawo shikenan.

Gaskiya ba zan iya irga bokitan mu da suke cikin gida ba. Don gaskiya ko ni a dakina kawai ina da bokiti uku cikin dakin na. Ga bokatai na mamanmu, ga na babanmu, ga na sauran yayyi da sauran ƙannai haka saboda family house ne. Sannan ko a waje muna da bokatai haka a waje. Akwai kuma bokatai da ake wanke mana mu, ake wanke ma babanmu mota wanda yake fita. Kin ga ko me gadi ma shi ma yana da bokatai. Ba lalle na san bokatan mu guda nawa bane muke da shi a gida gaskiya.

Eh ina iya kunna wuta in zan dan yin girkin indomie haka saboda gas muke amfani da shi. To in ina san na ci indomie nawa na kai na a ɗaki ba wanda zanje na siya a wajen mai shayi ba. Ina wannan nake ke san da ci a ɗaki to na sauko a kicin ɗin gidan mu na kunna gas don yin amfanin da zanyi da shi inna gama na kashe, na dawo na zauna na ci indomie na, na gudu.

Na ji ɗan damuwa haka. Bana son damuwan ya dame ni sosai. Na ɗauko ɗan takarda na yi karatu ko na ɗauko Kur'ani na ne karatu. Na ɗan karanta abin da zan karanta sai na kwanta na ɗan buta. Ko in wani ya ɓata min rai abun ya dami ni, bana son abin na cika da ba da damuwa sai in ɗauko ɗan Kur'ani ko na ɗan buɗe wayana haka, hannun na ɗan karanta abin da zan karanta sai na zauna shike.